Na fi son kofi saboda ya fi daɗi. Na fi amfani da shi. Ban cika damuwa da shayi ba sosai. Shi yassa I prefer coffee.

Lokaci da na fi so na shekara shine wata shida, watan shida, tsakiyan shekara sabida wannan watan shine.

Nakan karbi kira sau da yawa a aiki, saboda muna, muna da kwastomomi da yawa ma wato masu mana ciniki da yawa, shi yasa muke ansa kira.

Nakan taimaka ma mutane ta hanya da yawa musamman idan na fuskanci mutum bai da abun yi, yana wahala, ba shi da madafa. Nakan duba na taimake sa iya karfina.

Wasu lokutan na kan ci abinci a cikin ofishina. Idan na dafa abinci ke nan daga gida, na taho da shi. In kuma ban dafa abinci ba, naga zan yi latti, zan makara, na kan fita na ci abinci a gidan abinci.

A'a, bana tafiya da sauri saboda, um, bana cika son hanzari. Na fi so na bi komai a hankali.

Eh, nakan iya bada barkwanci saboda ina son barkwanci sosai. Idan ma za ku duba shafuka na, na fi bin masu barkwanci sosai a yanar gizo-gizo.

Eh, rubutuna.yana da kyau saboda ina natsuwa sosai na yi rubutu. Kaga ko, duk wanda zai natsuwa sosai ya ba da hankalinsa a gurin rubutu dole ya tsara rubutu mai kyau.

Irin burodi da na fi so, na fi son irin na teburin mai shayi, irin mai laushin nan sosai shi na fi so. Ina matuƙar jin daɗin aiki dashi.

Eh, a ko da yaushe ina ƙoƙarin zuwa aiki a lokaci daidai saboda nakan seta alam da zai tashe ni a lokacin da ya kamata na shirya kafin.

Rana wacce tafi kyau a mako gaskiya ne na zaɓi Juma'a. Juma'a tu babbar rana. Ina son Juma'a a cikin mako saboda babban rana ce kuma ranan haihuwa ta ce.

Nakan ci abincin dare irin su ƙarfe bakwai na yamma ko takwas na dare, wasu lokutan ma har tara nakan ci abinci.

Eh muna sa unifom a wurin aiki. Sakamakon tantance yan gurin aikin mu shi yasa muke sa unifom.

Nakan je kasuwa Asabar ko Lahadi. Wannan ranakun su nake son zuwa kasuwa saboda bani da aikin yi a wannan ranakun. Bana fita aiki kaman ofishi shiyasa nake da daman zuwa.

Nakan duba saƙonni na aiki sau da yawa saboda muna da ƴan cinikayya da yawa masu zuwa siyayya a kamfaninmu, shi yasa yana da yawa.

Na fi son fure mai kala ja, wato yana da shauƙi da daukan ido kuma ita aka fi amfani da shi ta kalar soyayya. Kuma ni ina son soyayya, shi nake son ba wa sauri.

Irin wasa da na fi so, na fi son wasan hawan doki. Ina son hawan doki sakamakon ni ƴar gidan sarauta ce. Shi ya sa nake son hawan doki sosai. Na fi son wasan doki.

Ƙafofin watsa labarai da nake da su sun kai uku zuwa huɗu ko biyar ma shida kamar WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram duk waɗannan da kuma Gmail.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine yadda da kuma fara'a ga jama'a. Wannan sune mafi mahimmanci a kasuwanci idan har kana son kasuwancinka ta tafi yadda ya kamata.

Eh, ina amfani da Sauro net saboda yana matuƙar bani tsaro ga sauraye saboda cututtuka, malaria da suke wallafa wa ɗan adam bayan sun gama cizonsa.

Abubuwa da nake yi lokaci da na kamu da mura, saboda gaskiya mura bata sassauta mu, bata mun sassauci ko kaɗan. Wahala nake sha sosai. To ina son shan ruwan sanyi amma idan na kamu da mura gaskiya, ina baya baya da ruwan sanyi bana sha.

A'a gaskiya bana iya duba lambar QR. Sakamakon ni ina gani a ɓoye take. Bana iya duba wannan lambar, in kuma da wanda yake iya dubawa toh, sai ya faɗa mana yadda yake yi, amma ni gaskiya bana iya.

A'a wallahi gaskiya bana saka bel. Kullum sakamakon irin kayayyakin da nake da shi, ba dukane na bel ba. Idan na saka irin kaya da ya danganci na saka bel, na kan sa. Amma idan na sa kaya da wanda baya a sa bel, gaskiya ban sa wa.

Jadawalin aikin mu gaskiya ba shi da yi da tsauri amma mu kan yi abubuwa da dama. Sakamako.

Na fi son kallon American film, fim din Amurka saboda kusan ko minsu za ka gan shi kamar zahiri da gaske ne. Shi ya sa na fi son kallon fim din Amurka.

Gaskiya kiɗa da nake son ji ita ce irin kiɗar garaya. Ina son kiɗar garaya sosai wato kuma kiɗan gargajiya. Kiɗan gargajiyan mu tana da daɗi sosai sosai da ma'ana.

E, ina ɗaukar hutu suna sosai ma. Kun san cewa mata suna da son hoto, suna son ɗaukan hoto sosai. Su na kan ɗauka hutu na sosai. Gaskiya ina son ɗaukan hoto.

Eh, ina koyon wata yare, musamman yaren French. Ina son yaren French sosai, shi ya sa na kan ƙaɓata lokacina da abokaina da suke jin French musamman 'yan Nijar.

Eh nakan duba daftarin kuɗi sabida na san nawa ya fita, nawa suka shigo, nawa ne aka ajiye ma ayyukan gaba da siyan kayayyaki da sauran su.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci, gaskiya ba wani hanyoyi ne da yawa ba. Kawai abin da nake son yi shine nakan tsara masu lokuta da ya kamata a yi su kuma a yi su a lokaci.

Sosai ma ina karatu kafin na kwanta. Na kan karanci ababai da yawa kamar ma addu'o'i da za su taimaka ma rayuwata da kuma za su tsare ni daga miyagun mutane.

Eh nakan ajiye kwafin bayananmu sakamakon kar a ɓatar da wanda aka ake amfani da ita. Kun ga idan aka ɓatar wanda aka ajiye zai yi mana amfani sosai.

Nakan huta a wurin aiki bayan naci aiki, nayi aiki, nayi aiki, kamar irin su ƙarfe goma zuwa sha ɗaya. Lokacin ne zan ce lokacin hutu na. Idan na huta na awa ɗaya sai in koma bakin aiki, in ci gaba.

Wata da aka haife ni shine watan biyu. A watan biyu aka haife ni, shi yasa nake son Fabrairu watan biyu. Ina son sa duk lokacin da aka zagayo murna nake.

Gaskiya nafi son hawa lifts saboda idan bene ne mai tsayi sosai, gaskiya lifts ta fi aiki kuma ya tafi kai ka da wuri inda kake so ka tafi, musamman ma in kana sauri.

Gaskiya nafi son miya mai zafi, saboda bana son abinci da sanyi, bana son miya mai sanyi. Magana ta Allah, na fi son miya mai za fi. Ya fi mun daɗin cin abinci. Ina cin daɗin aiki da miya mai zafi.

Eh, ina son kallon faduwar rana, saboda yana bani wani nazari da kuma kyakkyawan nazari, sai na kalla yana min kyau sosai, sai na ji daɗi a raina.

Ina jin wani daɗi, ji nake kamanta duniyan nan ba mai jindaɗi irina a ranan biyan albashi. Gaskiya kuɗi duniya ne, kuɗi itace ginshikin rayuwa.

Eh, ina sauraron rediyo sosai ma saboda nakan ƙaru sosai da labarai da ake yi kuma nakan jiyo abubuwa da yawa dake tafe a duniya gabaki ɗaya shi yasa nake jin rediyo.

Nakan sanya tunatarwa don ayyuka sosai ma, saboda akwai mantuwa musamman idan ƙwaƙwalwa ta ɗau zafi, musamman ma ka yi ayyuka da yawa ka gaji to, ka gan? Dole ka ce za ka zauna.

Nakan kawo gidan mu a mota wani lokaci taksi wani lokaci a daidaita sahu. Haka na ke kawowa gidan mu a ko da yaushe idan na tashi a wurin aiki.

Inda na fi son ciyar da hutu wato Dubai. Dubai guri ne mai kyau da kowa yana son ya tafi wannan ƙasar. Za ka huta kuma in siyayya ne za ka yi siyayya yadda ya kamata.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki sosai ma saboda yana da kyau a buɗe taga iska daga Allah ya shigo wato natural air ya shigo maka ɗaki ka samu.

Gaskiya na fi son AC magana ta Allah ta gaskiya. Na fi son isi. Isi yana da wani irin sanyi ne kuma an ce yana da illa, illa amma gaskiya nafi so AC.

A'a, bana kunna Bluetooth kullum gaskiya saboda wasu lokutan nakan ji ƙaran wasu abubuwa ko waƙa ko wannan kamar surutu ne kawai a kunnena da hayaniya. Yauwa nakan ɗauke shi kamar hayaniya.

Na fi son zama gaskiya. Koya ka kai da juriyan tsayuwa, akwai lokaci da zai kai da za ka nema ka zauna. Gaskiya na fi son na zauna.

Eh, na kan ci tsoron kwari sosai ma, saboda wasu kwarin za ka gan su kaman masu cizo ne ko da ma basu cizo, na kan gan su kaman masu cizo. Shi ya sa na kan ci tsoron kwari gaskiya.

Eh, na kan yi aiki bayan lokaci musamman idan na gama aikin da ya kamata na yi a cikin lokaci ba tare da na gaji ba, to na kan kama wani aikin na yi a lokacin nan.

Na fi son kayan marmari irin su awara, a soya shi da miya. Kuma ina son wainan fullawa, ina son biski, ina son kwaɗon rama.

Nakan magance koke-kokena ta hanyar sa ma kai na farin ciki. Nakan je na duba barkwanci, fina-finai na barkwanci na kalla ko na zauna tare da wanda suke sa ni farin ciki.

Eh nakan iya jefa dutse nesa musamman idan naga wani abun tsoro haka kuma nake ina so na kore shi ko kuma kare naga yana bina kuma ina ɗan nesa da shi nakan.

Gaskiya na kan kalli madubi sosai ba adadi, saboda musamman ma idan nayi sabon kitso nakan so na kalla kaina sosai. Na ta kallo, na ta kallon madubi. Bana gajiya da kallo idan nayi sabon kitso.

A'a wallahi bana amfani da mataimakin murya, murya ta zalla nake amfani da ita. Ba sai na yi amfani da mataimakin murya ba, iya murya ta, ta fi mun daɗi a yadda take. Eh.

Dangantakar mu da makwabtarmu gaskiya dangantaka ce mai ƙarfi kuma mai kyau, mai daɗi a bun ban sha'awa idan wasu maƙota na nesa suka gani, saboda muna kula da juna sosai.

Gaskiya na fi son kayan ɗakin ƙasashen waje wanda ake kira da foreign, foreign kaya su na fi so musamman a ɗaki saboda ƙyalƙyalen mu na mata muna son abubuwa masu ƙyalƙyali da kyau sosai.

Nakan share ɗakina sau biyu a rana. Nakan share da safe kuma nakan share da yamma saboda bana so naji ko ƙwarar datti guda ɗaya. Na take shi a ƙafa, tsigar jikina tashi wa yake.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo-gizo sosai ma saboda suna ƙoƙari sosai. Yanar gizo ta cigaba yanar gizo abu ne, wuri ne gaskiya na gani a faɗi.

Hannu da nake amfani da ita, ita ce hannun dama. Da hannun dama nake komai da komaina, ni ba bahaguwa bace. Da hannun dama nake rubutu kuma nake cin abinci, nake aikace-aikacen gida.

Eh ina son yin hula musamman ma lokacin sanyi. Na fi son saka hula sosai saboda na tare sanyi. Kar ya dame ni. A ka, hula na da kyau da sanyi.

Ina zuwa kasuwa ranar Litinin da kuma ranar Asabar. Wa'ennan ne ranakun zuwa kasuwa ta garin mu.

Muna amfani da kayan aiki da dama. Kayan aiki muna amfani da janareto, muna amfani da kwamfuta, muna amfani da teburi.

Eh nakan kunna kendir a gida sosai ma musamman idan babu wutan lantarki, an ɗauke. Nakan kunna kendir ta haska mun ko ta ina. Na kunna ɗaya a ɗaki, ɗaya a falo, ɗaya kuma a dining.

Abin da nake yi don nishaɗi shine rubuta waƙa da kuma fita yawon buɗe ido da ƙawayena ko abokanaina kuma muje gidan kallon su nake yi.

Bokitin gidan mu za su kai goma saboda wasu suna banɗaki, wasu kuma suna waje, kuma wasu suna kicin inda muke dafa abinci, wasu ana wanka, wasu ana wanke wanke.

Yadda nake magance damuwa a aiki, na kan yi ƙoƙarin zama na duba me ke tafe, me ke faruwa, menene matsalar, sai na zauna na magance idan han na samu matsalar.

Nakan tofa miyau a cikin banɗaki idan kuma a waje ne ina tafiya a hanya nakan je jefe inda ƙafafu baya takawa in yi tattaki in je wannan jefe na samu sai na tufar da yawu.

Eh, ina sa turare kullum saboda gaskiya ina son turare sosai. Ina son ƙamshi sosai. Ƙamshi duniya ne. Ko ka ki ko ka so maganan gaskiya zan faɗi, ƙamshi duniya ne.

Ina jin tsoron kuskure, babban kuskure a rayuwa. Ina jin tsoron zuwa na kabari, haɗuwa ta da Allah.

Gaskiya nafi son naman rago. Namar rago yana min daɗi matuka kuma ina son naman kuma agwagwa da kuma naman talo.

Eh ina son ɗakina yayi haske musamman idan ina so nayi aiki da ayuka sosai. Amma idan ina so nayi bacci, nafison ɗakina da duhu, don kashe haske nake kafin nayi bacci na.

A'a, bana iya tuƙin mota amma nan ba da daɗewa ba ina so na koyi yadda ake tuƙin mota saboda yana da matukar muhimmanci a rayuwa. Kuma ban cire tsammanin Allah zai mallaka mun ba.

Ina yin cajin wayata a ko da yaushe gaskiya. Saboda bani da ainihin lokacin cajin waya idan wayata kawai ta yi ƙasa, cajinta ta yi ƙasa ko ta ƙare, nakan sa wayata a ko da yaushe don na samu caji ta cika.

Nakan kare kaina daga sauro. Wasu lokutan nakan yi feshi, na fesa maganin sauro a duka lungu da sako na gida. Wasu lokutan kuma nakan saki net wato sauro net.

Eh, mu kan yi amfani da ruwan rijiya musamman idan ma babu wuta ba a samu an famfa ruwan famfo ba. To gaskiya bamu da yadda za mu yi, dole mu yi amfani da ruwan rijiya.

Nakan ba da ra'ayi a aiki musamman idan na je na karanta sabbin abubuwa da zai samu ci gaba a ayyukan mu, to dole na zo na zauna na bada ra'ayi saboda mu samu ci gaba.

Gaskiya ina amfani da intanet sau da yawa saboda kusan komai na akan intanet take. Duk wani hada-hada na, duk wani abubuwa na da ayyukana akan intanet take. So ina amfani da shi sau da yawa ba adadi.

Eh ina kare wayata daga ƙwayar cuta sosai ma idan ban ma kareta ba, har na bari cutar ta kamata gaskiya to zan iya rasa wayata. Nakan kare ta daga cuta wato virus na saka mata antivirus.

Eh ina iya tsalle igiya sosai, saboda ko da muke yara ma mukai tsalle igiya sosai. Balantana ma yanzu, yanzu ma zan yi shima da dabara ma har da style ma sosai.

Abun da naka nake tunawa daga yaro gaskiya suna da yawa musamman ma wasan yara da muka yi wasan ƙasa wasan ɓuya-ɓuya wasadai da dama wasan tuƙa taya wasan gala-gala.

Ina jagun, yadda nake jagorantar mutane shine nakan so na ja su a jiki kuma na ba su basira, basiran abubuwa da ba su taɓa sani saninsa ba.

Launin da idanuna suke fari ne da kuma kwayar tsakiyarsa baƙi. Haka launin idanuna suke kuma za ka ga launin kamar idon kuliya. Haka shape ɗin take.

Nakan ci da cokali kuma wasu lokutan nakan ci da hannu. Kaman shinkafa da cokali nake ci amma tuwo da hannu nake ci gaskiya saboda tuwo da hannu ta fi daɗi. Shinkafa kuma da cokali ta fi daɗi.

Idan na farka da safiya bayan na yi sallah na idar, to nakan yi aikace- aikacen gida, na fara da shara. Idan na gama shara, sai na je na yi wanke-wanke, na wanke duk kwanukan gidan.

Yadda unguwarmu take gaskiya unguwa ce ta kwanciyar hankali da duk kowane ɗan Adam zai so zama a unguwar. Unguwa ce da ake da haɗin kai, ba faɗa, ba zagi, ba kallon banza.

Nakan shaƙata lokacin hutu sosai ma a yanayin da zan nema gurare, wato gurin yawon buɗe ido kuma mai ababai da dama sosai.

Gaskiya nafi son tufafi da aka yi ta da auduga. Ina matukar son wannan tufafin saboda laushi take a kafa. Bana gajiya da tafiya da irin wannan takalmin. Dadi nake ji kaman ma wani danne mun kafa ake ana lallan kwasamin shi ta dadi.

Nakan kiyaye kalmar sirri sosai saboda sirri babban abu ne. Ba shi da daɗi fidda sirrin mutum. Idan aka fidda naka ba daɗi za kaji ba shi yasa ma bai kamata ka fidda na wani ba. Nakan riƙe gaskiya bana faɗi ma kowa.

Eh muna da, muna da wifi a gida. Wifi ta Airtel ba. Gaskiya tana mana aiki yadda ya kamata kuma muna jin daɗin aikinta sosai. Bad.

Eh, ina yin motsa jiki kullum. Sosai ma na kan motsa jikin. Kullum safe idan na tashi na kan motsa jikina, kafin na kwanta kuma da daddare na kan motsa jikina.

Nakan yi bikin ranan haihuwa ta. Wasu lokutan na yi sadaka, na ba wa almajirai sadaka ko na kai kayayyaki irin gidan marayu. Wasu lokutan kuma na tara abokaina da ƙawayena da ƴanuwana, mu je a ci abinci mai kyau, a sha mai kyau.

Eh, wasu lokutan nakan rera waƙa lokacin wanka. Nakan jini ina jin daɗi da annashuwa idan ina wannan waƙar ina wanka a ko da yaushe.

Yadda nake tafiya zuwa wurare ina tafiya a mota was wani lokaci kamar taksi haka ko bas ko kuma a daidaita sahu. Wani lokutan kuma mashin nakan hau waɗannan naje unguwa.

Nakan karɓi baƙo hannu bibbiyu ɗari bisa ɗari saboda ban san inda za mu haɗu ba kuma an ce bakon ka annabin ka. Ya kamata ya dace na karɓi bakona hannu bibbiyu.

Eh, ina iya dafa abinci sosai ma. Ni na ma fi son abincin da na dafa saboda ba kowane irin abinci nake so ba. Nakan zaɓi abinci gaskiya. Idan abinci sai a hankali gaskiya bana iya ci. Nakan natsu na dafa abinci na tayi daɗi.

Nakan kammala aikina a lokaci ba tare da na samu mishkila da ciwon kai ba. Nakan natsu nai aiki yadda ya kamata saboda na riga na tsara shi. Abin da ka riga ka tsara to ba zai baka ciwon kai ba ko wani wahala.

Gaskiya nafi son strawberry ice cream. Ina son strawberry ice cream sosai kuma ina son ice cream na Domino's, Domino's Pizza inda ake saida Domino's Pizza.

Nakan kiɗaya, kiɗaya kayayyaki na kamar sau nawa. Nakan yi su sau biyu a sati gaskiya.

Eh, wasu lokutan wayata tana daidaita haske da kanta kuma ban san menene matsalar ba. Haka kawai sai ka gan hasken ta karu da kanta ta rago musamman ma.